Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya nakan duba saƙonni a aiki akai akai, musamman mu da muke, muke, muke karɓan saƙonni daga, daga email. To, mukan duba akai akai saboda kar wani ya turo wani saƙo na ujila ya kasance kuma mu ba mu duba ba, ba mu sam me ake ciki ba da sauransu. Saboda muna karɓan saƙonni daga ƙasashe daban daban. Misali nakan karɓa jahohi daban daban Lagos, Abuja da dai sauransu. Kuma sannan mukan samu saƙonni na NHIS na insurance da ke a asibiti nake aiki. To duk irin wayannan yakan sa akai akai mu dinga duba saƙonni da sauransu.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? So ya danganta. Wani lokacin na kan sisshshirya yin ƙananu- ƙananun aikace-aikacen gida idan ya kasance cewa ƙarshen makon ya zo mun ina hutu. Da ke aikin da na ke yi aikin shifting ne, na kan yi morning, na kan yi afternoon, na kan yi night. So idan hutun ƙarshen mako ya zo mun ina gida ne, na kan yi ƙananu-ƙananun ayyuka na cikin gida. Idan kuma still ya zo mun hakan, na kan yi ayyuka na shago domin sana'an hannuna. Saboda ni tela ne, na kan yi amfani da waƴannan lokacin hutu na gudanar da sana'ana a shago.

Menene yake sakaka dariya? Gaskiya abubuwa da yawa. Abu buwa da yawa na sa ni dariya. Barkwanci na sa ni dariya, nishaɗi na sa ni dariya, sannan nakan kalla fina-finai haka na barkwanci inji dariya ya kamani sannan kuma nakan yi hira. Idan wani ya faɗa abin da na ji, na ji ya sa ni nishaɗi yakan sa in yi dariya, in yi dariya sosai, sosai. So gaskiya abubuwa da de yawa ne dai suna sa ni dariya. Saboda ni ban kasance irin mutanan nan ba wayanda suke ɓoye farin cikin su. Nakan yi farin ciki na, in yi dariya, in yi murna kuma har in ƙoƙarin, eh, jawo wani cikin farin ciki.

Menene burin ku a aiki? To gaskiya burin mu a aiki shine muga mun tafiyar da wajen yanda ya kamata, mun ba mula wajan kulawa ta inda za a samu cigaba da nasara masu yawa. Sa'annan kuma mu kuma mu yi ƙoƙari mu gina kan mu ta inda wannan nasaran da muka samu zai zamanto mana tsani da zai sa mu samu wani cigaban da ya fi na inda muke. So duk inda kake ka yi ƙoƙari ka gina kanka a gurin sannan kuma ka ba ma kanka tabbacin cewa za ka iya. So wannan yana daga cikin manya manyan buruka da ya kamata duk ma'aikaci ya kasance yana da shi a cikin zukatan shi. Wannan mutum ya yi gaskiya da riƙon amana.

Yaushe kake cajin wayarka? Gaskiya ina cajin wayana duk lokacin da na ga damar yin haka ko kuma lokacin da wayana ya nema ya kai ƙarshe ya kusan ɗaukewa, na kan yi ƙoƙari in jona ta a caji. Sa'annan, na kan sa wayana a caji yayin lokacin da zan kwanta. Lokacin da zan kwanta, na kan sa ta ta kwana a caji, na tashi da asuba sai in cire. So duk dai lokacin da ya kamata, ya zamta ce wa waya na caji, na kan yi ƙoƙari in saka ta a cajin. Gaskiyar magana ke.

Wane launi idanunka suke? Idanuna launin su fari ne da baƙi. Haka idanuna suke fari da baƙi. Kaman yarda mafi yawancin ƙasar da nake irin idanun suke nan. Yanayin launin idanunmu ke nan fari da baƙi.

Yaya teburinka a gurin aiki yake? Normal teburi dai haka yanda kamin zan ce desk a turance, a yana nan square haka. To a nan muka ajiye system, ummu da ɗan draweroyinmu da muke ɗan ajiye takardu da ɗan abun kuma da ba za a rasa ba na amfani.

Yaya kake son zama? Gaskiya nafison in zauna a kishin gide ko ina danna waya ko kuma ina kallon TV. Yanayin wannan zaman gaskiya ina jindaɗin shi sosai sosai musamman ma inba wani abu nake yi ba kuma ya kasance ni kaɗai ne a inda nake. Aa, abun nufi shine ba wanda zaizo ya takurama rayuwana ko kuma ya dame ni. To ina kwanta a kishin giden nan ina kallo ko ina danna waya kuma kawai dai ina nazari to ina jin daɗin hakan sosai sosai matuƙa.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Tabbas ina son ɗakina yayi haske, musamman inda rana ne lokacin da nake yi, saboda sabgogina na rayuwa ina so in ga ɗaki yayi haske ko kuma da daddare kafin in kwanta ina so in ga ko ina da haske. Saboda ko allura ya faɗi ace zan iya ganin shi da idanuna. So ai gaskiya haske ni'ima ne, ni'ima ma ba ma na wasa ba. Domin duk inda haske yake, to akwai annuri a gurin. So sai sa haske ya kasance a cikin ɗaki yana da matuƙar ma'ana sosai sosai. Amma in lokacin bacci ne, a wannan daman ana buƙatar ka kashe wuta kafin ka kwanta. Amma dai gaskiya a halin zama na rana ko kuma dai kafin mutum ya yi bacci, ina son ya kasance ko ina da ko ina a cikin ɗaki akwai haske.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Gaskiya cikin abincin gargajiya, zan ce na fi son ɗan wake da dambu. Domin suna daga cikin abincin gargajiyan da a duk lokacin da aka yi su a gida, nakan ci da yawa, nakan ci da yawa sosai sosai. Kuma sannan ina sha'awar a ƙara yi wani lokaci. Domin wa'ina abinci cikin gaskiya ina jin su a cikin raina. Ina son su sosai sosai.

Wane aikin gida kake yi kullum? Gaskiya aikin da nake yi kullum shine shara, ɗan goge-goge, ɗan kaudar haka, ajiye can, gyara can abun nan. Su ne nake yi kullum kullum. Inda ba ranar da zan tashi ban yi shara ba kuma ba ranar da zan tashi a gida ban yi goge-gogen gurare ba ko kuma kaudar da wasu abubuwan ajiye su nan, gyara su can inda dai ya kamata ko me a ajiye shi a inda ya kamata a ajiye shi.

Wane wasa kake son yi? Gaskiya ina son yin wasan ƙwallo, ina son bugawa kuma ina son kallo domin yana ɗaya daga cikin wasannin da suke matuƙar burge ni kuma nake jin su har cikin raina. Ina son kallon wasan ƙwallon ƙafa saboda na mai da shi wani abin ado ko kuma abin ban sha'awa. Gaskiya ina matuƙar son wannan wasa sosai sosai ainun.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Gaskiya a cikin kayan ciye-ciye da na fi so shine na fi son kayan marmari. Ina matuƙar son kayan marmari sosai sosai domin kayan marmari suna ɗaya daga cikin abubuwan da nake matuƙar so sosai sosai. Nakan ci su, nakan ji daɗin mu'amala da su yayin da nake cikin nishaɗi.

Kana jure wa barkono mai yaji? Gaskiya bana jure wa barkono mai yaji, saboda yana ruɗa mun ciki. Kuma bana jin daɗin cikina idan dai har na ci abinci mai barkono ko mai yaji. So gaskiya al'amari na barkono bani a ciki, domin yana tada mun da hankali sosai, ya kan tada mun da ulcer, nakan ji ba daɗi sosai sosai ina ciki kuma na dinga gudawa kenan.

Kana riƙe riga a cikin kana riƙe riga a aljuhunka? Gaskiya a'a. Ni ba kasafai irin wannan abun ma ke faruwa da ni ba. Sai dai in ga wasu suna yi, amma dai gaskiya ni sa hannu cikin aljuhu sannan riƙe riga gaskiya bana yi.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? Gaskiya cikin 'ya'yan itace na fi son, na fi son tufa wato apple. Ina matuƙar son apple sosai sosai domin yana ɗaya daga cikin 'ya'yan itacen da idan ina cin su na kan ci su cikin nishaɗi. Kuma ina farin ciki da hakan sosai sosai.

Kana iya tsalle a igiya? Eh, ina iya tsalle a igiya. Idan na fahimci abin da kuke magana, wannan wasan da ake yi a riƙe igiya da hannu biyu ka dinga wurga shi kana tsallakewa, kana wurga shi kana tsallakewa, kana wurga shi kana tsallakewa wanda a turance a kan ce mishi skipping rope. Wannan wasa ne gaskiya matuƙa na, eh, jijjiga jini. Sannan kuma wasa ne da zaka ji, zaka ji jikinka ya sake kamin kana, kana, kana exercise ne zan iya cewa.

Kana sauraron rediyo? Tabbas ina sauraron rediyo. Mukan ji labarai, mu kan ji wasu shirye-shirye da abun dai da ba za a rasa ba. Amma tabbas ina sauraron rediyo sosai sosai. Mu kan kunna shi mu ji tashoshi da dama.

Kana amfani da ruwan rijiya? Tabbas ina amfani da ruwan rijiya yayin gudanar da sabgogi na rayuwar duniya, ah, a gida, abinci, wanki, wanke bayi da sauran ayyuka da ba za a rasa ba. So mu kanyi amfani da ruwan rijiya sosai sosai kafin ruwan pompo ma yazo ai ruwan rijiya muke amfani da shi.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar ba ma ko wani ɓangare mahimmancin da ya kamata in bashi da kuma gudanar da abin da ya kamata in gudanar ta hanyar bin ƙa'idojin su. Lokacin aiki nakan maida hankali wajen yin aiki na, sauran rayuwa na kuma nakan yi su wajen aiki lokacin da ba aiki nake yi ba. So ta haka nake gudanar da abubuwan nake daidaita su ta yanda ya kamata.

Kana kunna kendar a gida? Eh nakan kunna amma ba kasafai ba saboda yanzun a irin abubuwanda suke shigowa na zamani gaskiya bamu cika amfani da kendar ba saboda muna amfani da irin lanta da dai sauran su. So in kaga mutum yayi amfani da kendar ya dai cikin irin wannan rayuwa da muke ciki gaskiya yakan-- kakan duba ka gani a ina yake zama ko a ina yake rayuwa. Saboda yanzu duka al'amarorin rayuwa ya koma ana amfani ne da wayoyi sannan kuma sai lamp wanda yake amfani da batiri ko kuma wanda ake cajin shi. So duk irin wa'innan torchlight ɗin dasu ake amfani dasu yanzu ba a cika yin amfani da kendar ba amma dai munyi amfani dashi sosai shekarun baya da suka wuce kusan shi kasuwan shi ke ci domin bamu da wani abin da ya fice shi dashi da menene ake cema wannan abin da suna, ehhh, lamp na hausa haka wanda ake saka mishi lagwani a ciki. So duk mun yi amfani da su amma yanzu gaskiya ba a cika amfani dasu ba amma dai kam da shekarun baya munyi amfani dasu kendar.

Kana fin kuzari da safe koko da yamma? Gaskiya nafi kuzari da safe domin mafi yawancin lokuta idan na tashi da safe a lokacin in kai wanka za ka ji jikinka kana jin ƙarfi sosai. So duk wani abin da ka tinkara in na aiki ne za ka ga ka fi mai da hankali ka yi shi a lokacin yanda ya kamata. A lokaci ne za ka je ka zauna ka ga ba ka jin mutuwan jiki ba ka jin kome. Amma da zarar rana ya ɗan buge ka ka ɗan daɗe kana aiki gajiya ya zo maka to da zaran yammaci ya yi kana aiki gajiya ya zo maka to da zaran yammaci ya yi So gaskiya mafi akasari ba mani kaɗai ba, ah wannan zan iya cewa ga baƙi ɗaya ra'ayin mutane kowa ka tambaye shi zai iya ce maka ya fi samun kuzari da safe akan da yamma. Saboda lokacin da yamma ka kwanta ƙwayoyin halittan ka da su ma sun kwanta sun yi barci da ka tashi ka yi wanka za ka ji ƙarfi a jikinka daga nan za ka fara gudanarwa yanda ya kamata. Lokaci ne za ka ji komai da komai a jikinka yana aiki yanda ya kamata. Amma da zaran yammaci ya yi lokacin ai bawa ya gaji ya marasa me ya na yi. Kowai abun da yake ƙoƙarin yi shine same inda zai huta ya kwanta, ya yi sauran safbgogin rayuwa amma dai kam kuzari ya fi da safe.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To gaskiya muna aiki tare da ƙungiya ta hanyar gudanar da ayyuka tare, cimma wani matsaya ko kuma munafa ko kuma taimako na kai da kai ko kuma taimakon al'umma wanda za'a fito, ayiyawo ko rabon magani ko kuma rabon wasu kayan aiki da za su taimaka ma al'umma. Domin ni aiki na ya kasance ne aikin asibiti nake yi. Kuma a wayannan ayyukan asibitin nake yi, ƙungiyoyi da dama sukan kira mu wanda ake kiransu da NGOs. Sukan kira wo mu mi aiki da su, mu muna aiki da su Pathfinders, muna aiki da su UNICEF da dai sauransu. Lokutan aiki za su kirawo su mana training haka su koya mana wasu al'amurori wanda za mu dinga gudanarwa sannan kuma za su saka mu mu tafi, mu abin da ake ce ma field work, mu fita mu je domin mu wayar ma kai al'umma akan wani al'amari na da su da suke so su cimmawa. Misali mata, matan aure wayanda ba su da ilimi akan zuwa asibiti domin su kula da lafiyansu da lafiyan abin da suke dauke da shi a cikinsu da kuma wayanda ba su san taƙaita iyali ba da dai sauransu. To wayannan ƙungiyoyi sukan shigo miyi aiki tare da su, mu mu taimake su domin mu ne ke zama da al'umma domin mu wayar ma al'umma da kai. Al'umma ba sa yadda da wani baƙo ya shigo ya gaya musa al'amari amma suna yarda da wanda yake cikinsu mai ilimi ya zo ya sanar da su cewa kaza da kaza da kaza da kaza fa'ida ne gare ku, fa'ida ne ga rayuwanku da sauransu. To su kan karɓi wannan abin kuma sukan yi maraba da shi sosai sosai domin hakan na ba su ƙwarin gwiwa wajen amsar abin harnu hannu bibbiyu. To tahaka ne mike aiki tare da ƙungiya, ko kuma in ce ƙungiyoyi wajen sarrafa al'amurori na rayuwan al'umma da dama.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ina jin hayaniya a matsayin wani al'amari wanda yakan hana ni sukuni kuma yakan hanani kwanciyan hankali. Ko kuma ince abu ne da ke daburtani. Domin hayaniya ko na mutane ko na inji ko na wasu abubuwan sarrafawa gaskiya yana hana ni sukuni matuƙa. Nakan sami rashin natsuwa a yayin da nake jin hayaniya da yamin yawa a kan a cikin kaina. Hayaniya yana takura min, yana hana ni natsuwa, yana hana ni mai da hankali a kan wani abun da nake so in yi. So sabili da haka ne ya sa bana son hayaniya. Nake son kebantac-kebantaccen waje, wajen da zanje in na zauna zan ji shiru musamman ina so in yi wani aiki na musamman. To a duk lokacin nake son aiki na musamman ko kuma lokacin da nake son hutu to bana son hayaniyan wani abu wanda ba ni ne nake samar da wannan hayaniyan ba. Kaman mutum ya tsaya kaina yana magana ni kuma ina magana da wani abun na matuƙar ɗaga min hankali kuma yana caza min kai. So ko kuma waje ya cika hayaniya da yawa ko ƙaran abubuwan hawa da sauransu. Duk wa'innan abubuwa suna daga cikin nau'o'i na abubuwan da suke takura ma rayuwana. To sai sa bana son yanayi na hayaniya.

Sau nawa kake kallon madubi? Gaskiya baya wuce sau biyu. Idan na kalla da safe in na yi wanka na gama shiryawa na kalla madubi. Sai kuma in bayan wani dalili ya sa zan kalla ko kuma bayan na dawo gida wani abu ya kai ni ta wajen dressing mirror in ƙara kallon kaina ko kuma in na shiga cikin bayi in dalili ya sa in waiga in kalla mirror ɗin cikin madubi bayi sai in kalla. Amma gaskiya kallon madubi na baya wuce sau ɗaya zuwa sau biyu in ya yi yawa.

Ina kake ajiye hotunarka? A ina kake ajiye hotunan wayarka? Gaskiya ina ajiye hotunan wayana akan memory card. Ina kuma ajiyewa akan Google Drive saboda ya yi dogon zango. Sa'nan kuma nakan ajiye su a cikin kwamfuta a hard disk da dai sauransu dai duk wajen ɓoyo dai haka wanda zai ɗauki lokaci abin kai na nan nakan adana su musamman ma dai Google Drive. Gaskiya duk abin da bana so ya ɓace ko kuma zan neme shi a gaba nakan yi ƙoƙari in ɓoye shi ne a cikin Google Drive ko kuma in ajiye shi a cikin memory card ko kuma flash. So wani lokaci sai in transferring ɗinsu maida suke nan a wasance maida su zuwa, maida su zuwa shi Google Drive tunda shi duk lokacin da ka nema abu za ka samu abin ka a gurin.

Yaya, yaya, yaya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa a aiki ta hanyar sanin me ya kawo damuwan. Sa'annan wane hanya za a bi a cimma, a cimma damuwan. Sannan ya za a yi kuma a gyara abin da ke kawo wannan damuwan. So mafi yawanci a wajen aiki rashin fahimta ke kawo har wani abu ya dami mutum akan aikinsa. Amma da zaran ka fahimci me kake yi kuma ka fahimci ina ne damuwar yake, ya za ka yi ka magance shi. Sannan sai ka yi ƙoƙari ka magance wannan damuwan. Idan da abokanan aikinka ne, sai ka yi ƙoƙari da zarar kun sami saɓanin da ya kawo damuwa tsakanin, sai ku zauna, sai ku fuskanci juna ayi, a ji wannan abin a faifai sannan a faɗa ga abin da ke ciki daga nan sai a san ta yaya za a bi a magance shi. So ba abin da ke zuwa da sauƙi kuma ba abin da ke zuwa da nuƙu nuƙu ba tare da an zauna an fuskanci menene wannan ainihin wannan abin me ya kawo shi ba.

Me kake yi da ragowar abinci? To gaskiya ragowar abinci mu kan yi ƙoƙari mu ba ma dabbobi ko kuma mu ba ma wanda yake bukata a bashi. Misali almajirai da kuma sauran waɗanda in ka ba su za su ci ba tare da jin ƙyama ko ƙyanƙyami ba. To gaskiya ragon abinci ko mu ɗumama shi mu ci da safe ko kuma a ba ma wani ya ci ko kuma a ba ma dabbobi su ci. To yanda muke sarrafa ragowar abinci kenan.

Wani irin kiɗa ka fi so, ka fi son ji? Gaskiya, ni ba mu aboci son kiɗa kiɗa kiɗa bane. Saboda sabilli da haka gaskiya ni ba zan ce takamame ga wai kiɗan da na fi son ji ba, gaskiya. Saboda da so tari za ka ga kiɗa mu a addinin ce, al'adance, za ka ga a addinan can ma dai za ka ga kiɗa ba abin so ba ne. So abu ne da za a iya ce masa abin ƙyama, abun da kuma ba a so. So gaskiya ni ba ma abu, awai ba na ji ba ina ji amma dai gaskiya ba ni da takamaime da zan ce wannan kiɗan shi na fi son ji.

Yaushe kake farkawa kullum? Gaskiya nakan farka kiran sallar farkon asuba da kuma kiran sallah na biyun asuba. Wannan kusan kullum ina farkawa. Domin in ɗan gudanar da ibada, inyi nafilfili, inyi sallah, inyi raka'atainil-fijir kafin lokacin kafin, kafin, kafin a tada sallar asuba, inyi karatun kur'ani da ɗan sauran abubuwan da baza a rasa ba. Amma kusan zan ce daga lokacin ma, da zarar na farka kusan baccina ya ƙare kenan. So gaskiya loko-- lokutan da, da nake farkawa, nake farkawa a, daga bacci kenan. Farkon kiran sallar asuba sannan kuma da kiran sallah na biyu. So in na farka ina ganin kuma na, na tashi kenan.

Wane gudu na fanka ka fi so? Gaskiya na fi son daidai-daidai matsakaici. Shi bai gudu da yawa ba kuma shi bai yi kaɗan ba. Irin a saka fanka misali in me numbers ne number one to number five to na fi so a saka fanka ko number three haka. Yauwa shine tsaka-tsakiya haka ya baka iska daidai yanda kake buƙata. Amma fanka in ya yi yawa ɗinnan wani lokaci ne har ciwon kai yake saka min.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe bayan na tashi, sai na yi wanka, na ci abinci, na shirya na kama hanyan zuwa wajen aiki. Sannan kuma bayan na tashi daga wajen aiki, na koma gida, namma ɗin ina ƙara yin wanka na biyu. Sa'an nan kuma wanka kuma ai ya danganci ma me ya kawo wankan. Akwai dalilai da dama da suke sa mutum ya yi wanka bayan waɗannan wankan da ya saba yi na, na yau da kullum. So wani dalilin ma zai iya bijirowa ka yi wanka, ko wani ya ɓata ka, ko kuma ku fadi, ko kuma ka shiga cikin wani abu dai ya samu kayanka, ko kuma dai wani najasa ya taɓa ka da kana jin ba za ka iya zama haka ba sai ka yi wanka. To dalilai da dama na iya sa ko ka bayan ka yi waɗanda ka saba yi, wani wankan ma ya biyo baya.

Wane launi kafi so? Gaskiya na fi son launin fari da kuma launin purple. Purple din ba mai haske ba, mai dan duhu haka. To wayannan launukan guda biyu fari da purple gaskiya ina matuƙar son su sosai sosai. Ina son su so sosai.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Gaskiya ba kasafe ba. In zauna wai ina ƙidaya kayayyaki indai ba dai kayayyakin sana'ana ba ne. Gaskiya haka kuma in zauna kayan sawa na ko abin nan in zauna ina ƙididdigan su. Gaskiya zai na ɗaukan lokaci mai tsayi. Saboda wani abu ne da ni a nawa tunanin da hangen ba bi da wani mahimmanci zama ka dinga ƙidaya kayayyaki. Amma dai in kayan sana'a ne wannan shi daban. Da man za ka dinga ƙidayawa ka dinga gane ya lissafin ka ya ke.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Tabbas ina rubuta kashe kuɗin aiki, saboda sai na fitar da jadawalin ma. Ince to idan kuɗin sun shigo zan siya kaza, zan siya kaza, zan siya kaza, zan siya kaza, zan siya kaza. To haka nake gane nawa zan kashe idan kuɗin sun shigo. Haka bayan ma na gama kashe su, tunda abun na rubuce zan gane cewa na siya abu kaza da kaza, na siya abu kaza da kaza. To nakan gane lissafi ta hanyar rubuta kashe kuɗin aikina. Ince to na kashe sita kaza, na kashe stanyan, na kashe har kadai da dai sauransu.

Kana sanya tabarau? Eh ina sanya tabarau. Wani lokacin idan ina ofis ina kallon system kwamfuta nakan sa tabarau ko kuma in na hau mashin ina tafiya a kan hanya shima nakan sa tabarau ko kuma in zan yi karatu haka shima duka dai ina sa tabarau amma dai ina sakawa amma ina saka shi ne idan waɗannan dalilan sun samu.

Wani irin wasa, wani irin wasa kake yi a waje? Wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da nake yi a waje kuma wasan da nake da sha'awa akai. Ina matuƙar son wasan ƙwallon ƙafa. Ainun sosai-sosai ina matuƙar son shi.

Wane, wane ruwa kake sha kullum? A gaskiya ruwan da nake sha kullum shine nakan sha ruwan Bohol, sannan kuma nakan sha pure water wanda muke cewa, wanda muke a turanci muke ce masa satchet water. So sai kuma in dalili ya kama sai mutum ya sha bottle water wanda shi ake kira ruwan gora. Amma mafi akasari gaskiya nafi amfani da shi wannan pure water wanda muka fi kiranshi da satchet water. Shi ne gaskiya.

Yaya, yaya kake jira a layi? Gaskiya ina jira a layi cikin haƙuri da juriyan hakan. Domin jira a layi abu ne mai cin rai musamman ma idan mutum yana da gurin zuwa ko yana sauri ko hanzari yayi wani abu. To idan mutum ya zauna a layi gaskiya ransa yana matuƙar ɓaci sosai sosai fiye da kima. So ni yanda nake jira a layi shine nakan sa ma raina dami in naje guri ba yanzu zan dawo ba ko kuma idan naje zan iya ɓata lokaci to na riga na tarbiyantar da zuciyana a haka. To sai sa duk lokacin naje jiran wani abu, abun bai cika ɓata mun rai ba amma dai ga sauran al'umma jira abu ne mai cin rai.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, tana daidaita haske da kanta. A duk lokacin da na shiga waje mai duhu, to za ta ƙara hasken da kanta. Wajen kuma da na in lokacin da na shiga waje mai haske, za ta rage hasken da kanta. So, a Turanci ana cewa nan automatic ehh rage wuta kenan yake yi wayar. In aka zuwa haske zai ragu da kanshi. In aka je duhu kuma zai ƙaru da kanshi.

Kana lulluɓa da bargo? Eh tabbas ina lulluɓa da bargo, musamman in ya kasance lokacin sanyi. So lokacin da muke amfani da bargo kenan ko kuma ba ma lokacin zafi ba ko kuma lokaci idan kaje wani waje da aka kunna maka AC, kaji abin bai dauke jikinka ba, sanyin ya maka yawa kakan shiga bargo ka lulluɓe domin ka dar rage sanyin.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu asibiti ne inda ake kula da marasa lafiya ana kwantarwa domin jinya. Sannan ya ƙunshi ma'aikata da dama a cikinsa wanda ya haɗa da likitoci eh masu kula da jinya, masu ɗaukan hoto da dai sauransu irin duk abun da ake buƙata na asibiti. Akwai daidai gorgodo eh sannan kuma wajen babban asibiti ne sosai yana cikin gari wanda sananne ne waje wanda kowa ya san shi.